A'a, bana son cin abincin titi. Na fi son cin abinci a gida domin gujewa ƙura ko tsakuwa ko maggi. Cin abinci na a gida na fi ce hankali, na ƙwanche. Amma idan tafiya ta kama ni, dole zan ci abinci a kan titi. Tun da, a inda tafiya ta kama ni, dole uzirin yunwa in ya kama ni, in tsaya in ci abinci domin inganta lafiyata da kuma rayuwata. Tabbas, na fi cin abinci a gida amma ina cin abinci a kan titi, amma ba sosai ba.

Muna da bokiti guda ɗaya na wanka, sai robobi. Bokiti guda ɗaya ne muka da shi a gida na wanka. Hmm.